Eh, ina lulluɓe da bargo. Bargo wani sutura ne wanda ke taimaka mana wurin lulluɓe jikinmu lokacin sanyi da kuma lokacin da ake ruwan sama. A matsayina na mai iyali kuma mai ƙananan yara wanda kulawa da iyali wajibi ne a gurina, ina lulluɓe da bargo idan akwai sanyi ko kuma idan ana ruwan sama saboda mu ɗimama jikinmu. Kasancewar bargo sutura ce ko mayafi ne wanda ake rufa a jiki domin a samu sauƙin yanayi.

Me nake saya daga kasuwa? Ina sayan kayayyaki da dama. Na farko akwai kayan abinci, abun da ya fara da shinkafa, ƙwai, nama, kifi, gero, dawa, abarba, ayaba, akwai kankana. Sannan sutura ina sayan wando, ina sayan riga, ina sayan takalmi, ina sayan hula. Haka kuma ina sayan kayayyakin more rayuwa kamar na shaye-shaye da kuma kayan shafe-shafe a jiki.

Yaya nake sasanta rikici a aiki? Ina sasanta rikici a aiki ta hanyar natsuwa, bin doka da oda da kuma yanayi mai kyau. Ina fara da bincikawa in gano asalin abin da ya faru. Sannan in yi bincike a kan ɗan'uwan abokin hamayya wanda suke rikici akai. So idan na gano wanda yake da gaskiya, in bashi wanda baya da gaskiya, in faɗa mashi domin ya gyara laifinshi a nan gaba.

Yaya jadawalin aikinmu yake? Jadawalin aikinmu muna yin shi ne a kullum ta yanda masu aikin safe daban, masu aikin rana daban, masu aikin yamma daban. Haka zalika muna da jadawali na mako-mako. Haka zalika muna da jadawali na wata-wata wanda ake gudanar da ayuka a cikin tsari da kuma natsuwa ba tare da wata damuwa ko wata matsala ba.

Eh, ina iya ɗinka tufafi amma ba a kowane lokaci ba. Mafi yawancin lokuta idan tufafi buƙata ta taso a kan wani biki ko wani sha'anin aiki na gwamnati, to ina ɗinka tufafi. Haka ina ɗinka ma yarana, kuma ina ɗinka ma iyalina da kuma abokanai na. Amma sai dai ni ba zan ce ni ƙwararren maɗinki ba ne.

Eh ina yin aiki bayan lokaci amma ba ko da yaushe ba. Mafi yawancin lokuta idan bukata ta tashi aiki na gaggawa ta yanda nake da kula da al'umma akan abun da ya shafi hatsarin da kuma koyar da mutane dabarun tuƙi da kuma kiyaye ayuka akan hanya. To ina ƙoƙari in kasance mutane sun koyi dabaru. So idan lokaci ya wuce kuma ban gama ba to bana tashi sai na tabbatar cewa na kammala aiki saboda gudun gobe in zo aikin ya mun yawa.

Yaushe nake cin abincin dare, ina cin abincin dare idan yanma tayi kafin dare yayi sosai. Aƙalla ina cin abinci kafin awa biyu kafin in kwanta. Kuma bana cin abinci mai nauyi, ina cin abinci mai sauƙi kamar mai ruwa-ruwa haka, abin da ya shafi 'ya'yan itace ko madara ko kuma awara ko kuma dai ƙananan ababe wa'yanda baza su hana ni bacci cikin natsuwa ba a lokacin dare.

Eh ina samun horo a wurin aiki. Samun horo a wurin aiki ya zama kamar wajibi a matsayina na wanda yake aiki a hukumar kiyaye hatsurra ta ƙasa. Ina samun horo na mako-mako, sannan akwai horo na wata-wata kuma akwai horo na wato shekara-shekara wanda muke zuwa a headquarter mu da ke Abuja domin mu tabbatar da cewa an samu tsari da kuma aiki cikin natsuwa.

A'a, bana cije farce. Kasancewar cije farce ba al'ada ce wadda take ta ɗan adam yana yin ta ba amma mafi yawancin lokuta za ka samu mutane suna yin ta cikin abun da baya kyauta ba. Amma ina mai tabbatar maka idan lokaci ya yi su nakan ciza ammare basu sai ba.

Wayarka tana daidaita haske da kanta. Eh, wayata tana daɗe take haske da kai na, wato automatic lightning. Kasancewarta idan akwai ya shiga cikin rana za ta daidaita haske haske ya ragu. Idan kuwa ina cikin duhu ya ragu, ina cikin rana sosai sai hasken ya ƙara kanshi. So ina samun wannan sosai a wayata. Tana da wannan auto wato lightning tana daidaita kanta.

Wane launin tawada nake amfani da shi? Ina amfani da launin tawada mai kalan shuɗi. Kasancewar ma'aikatan gwamnati a Najeriya an shar'anta masu su riƙa amfani da watu kalan tawada na shuɗi, shuwagabanni kuma baƙi, su kuma manyan ƙasa suna amfani da kore. Wannan tsarin kuma yana taimakawa domin bambance rubutun aiki da kuma rubutun kasuwanci.

Eh, ina rubuta kashe kuɗin aiki. Idan nafito aiki da duk kuɗin da'aka kashe na ofis, indai a gurin aikine so ana rubuta shi ana tsara shi. Sannan za'ayi bayani dalla dalla ta yadda kuɗin ina ya shiga, sannan kuma me aka saya dashi domin a bada risiti a tabbatar da cewa abinda aka saya gaskiyane ba ƙarya ba.

Eh, ina iya ɗaura ƙulli musamman idan kaya yana da nauyi ko kuma kayan baya da maɗauri sosai. So ina ɗaura kaya kuma ina kiran mutane su taimaka min lokaci idan kayan ya fi ƙarfina. A takaice ina ɗaura kaya cikin hikima da nasara da kuma ilimi sannan ba ko da yaushe nake ɗaura ƙulli ba, sai idan ƙullin ya buƙaci a ɗaure shi.

Yaya nake jira a layi? Ina jira a layi da haƙuri, juriya, natsuwa da kuma sanin ya kamata. Idan na zo layi nakan tambaya wanene na ƙarshe. Idan na gan shi zan ce to ina bin ka. So wannan shi zai sa cunkoso ya rage kuma ina bin shi cikin natsuwa. In tabbatar da cewa wanda yake gaba na zan gabatar da shi wanda kuma ya zo baya na in ce to kana baya na domin nine na ƙarshe.

So nawa nake amfani da wayata? Ina amfani da wayata so da dama a yini. Tun daga abin da ya shafi sadarwa tsakanin iyalina, da kuma yara na, da kuma yanayin aikina. Nakan yi amfani da shi domin tura saƙonni, kiran waya da kuma kasuwanci.

Ina iya ɗaura ƙulli? Eh, ina iya ɗaura ƙulli, kasancewa ta babba kuma mutum wanda yake da dabara, da hikima da sanin ya kamata. Ina ɗaura ƙulli idan lokacin da ya kamata ace an ɗaura ƙulli yayi. Hakan zai taimaka man wurin ƙoƙarin ganin yadda kaya zai tafi ba tare da ya samu wata damuwa ba. Amma ba ko da yaushe nake ɗaura ƙulli ba sai idan lokacin ɗaura ƙullin yayi.

Wane lokaci nake wanke kayayyaki? Ina wanke kayayyaki na daga lokaci zuwa lokaci amma mafiyancin lokuta nafi wanke wa da safe ko kuma ina gama amfani da shi to zan wanke shi. Ina wanke kayayyaki na daga lokaci zuwa lokaci amma mafiyancin lokuta nafi wanke wa da safe to wanke kayayyaki yana da tsafta ladabi da kuma ɗa'a da sanin ya kamata domin kasancewar mutum a ƙasar Hausa ya kamata a ce yana da tsafta a kan kayayyakin shi.

Yaya nake ajiye takardun aiki, ina ajiye takardun aiki akan tsari da kuma bin doka da oda da sanin yadda ya kamata. Wani lokaci nakan ajiye shi a cikin fayil, wani lokaci kuma nakan ajiye shi a cikin takardun aiki, wani lokaci kuma nakan ajiye shi a cikin akwati ko kuma durowa na.

Ina taunawa goro? Eh, ina taunawa goro amma ba kowane lokaci ba. Kasancewa ta mutum mai hawan jini, so nakan taunawa goro lokaci zuwa lokaci musamman idan na tafi gurin taron daura aure ko taron zanen suna ko kuma taro na al'ada da ake yi shekara-shekara a ƙasar Hausa. Wannan yana taimaka mun domin in san cewa nima ina cikin tsari da ya kamata a bi a cikin ƙasar Hausa.

Me nake yi a lokacin da babu wutar lantarki? Lokacin da babu wutar lantarki, ina yin aiki cikin tsari da kuma natsuwa. Na farko, ina amfani da fitila ta wayan salula na. Na biyu kuma ina amfani da kandil. Na uku kuma zai taimaka man in san cewa lalle haske ni'ima ne da Allah ya ba wa ɗan adam domin da ba haske to wannan abun ba za a yi shi ba. Kasancewar wutar lantarki tana da amfani a kan abin da ya shafi ruwa a cikin firij ko kuma dafa abinci da electric cooker ko kuma abun da ya shafi wato fanka idan ana zafi za ka ji sanyi. So idan babu wutar lantarki gaskiya akwai damuwa na kayi amfani da abubuwa waɗanda zasu maye gurbin abin da ake yi da wutar lantarki.

Eh muna da fanka a rufin ɗaki. Muna da fanka a rufin ɗaki domin taimaka mana wurin samun isasshen iska kuma lafiyayyen iska. Kasancewar idan ba fanka a cikin ɗaki, ciwon wata da kuma zafi zai damu mutane. So muna da fanka a rufin ɗaki kuma fankan yana taimakawa sosai tare da iyali.

Yaya muke sadarwa a wurin aiki? Muna sadarwa a wurin aiki akan tsari da kuma ladabi da sanin ya kamata. Sadarwa a wurin aiki takan kama da wayar salula ko kuma takardu tare da file file ko kuma ta hanyar tura saƙonnin a kafafen watsa labarai na sadarwa, social media kaman WhatsApp ko Instagram ko Telegram da sauran abubuwan more rayuwa.

Yaushe muke farkawa kullum? Muna farkawa kullum, misalin karfe huɗu da rabi zuwa biyar na safe. Wannan zai taimaka mana domin mu tashi, mu yi addu'a, mu shirya zuwa wurin aiki, sannan mu ci abinci, sannan mu gudanar da atisaye ƙarami na safe kafin lokacin rana ya fito. Su farkawa da wuri yana taimakawa mutum ya shirya aikin da zai gudanar a rana.

Nawa nisa nake iya tafiya da ƙafa. Ina tafiya da ƙafa kamar nisan kilomita takwas zuwa kilomita goma sha biyu. Wannan aiki ne wanda na saba yinshi kullum saboda lafiyar jikina. Kasancewa ta mutum mai hawan jini, motsa jiki ya zama wajibi a gare ni, so na kan yi tafiyar nisan kilomita takwas zuwa sha biyu domin ya kasance abu ne wanda zai taimaki jikina da kuma lafiyata in kasance cikin ƙoshin lafiya a kowane lokaci. So motsa, ah, tafiya da ƙafa ba sha'awa bane kawai, a'a, hatta taimako ne zuwa ga lafiyata.

Yaya muke inganta aikinmu? Muna inganta aikinmu ta hanyar da ya kamata, ta hanyar da ya dace, kamar yadda aka tsara shi na bin doka da oda, tun daga takardu da manyan ƙasa da kuma wato ainihin jama'ar da ake aiki a tare domin a gudu tare, a tsira tare. Kasancewar aikina aiki ne na hukumar kiyaye hatsura ta ƙasa wadda ta sanadiyar shi akwai ceton al'umma da kuma dukiyoyinsu da kuma kare rayukansu daga shiga cikin hatsari da kuma kare ababen hawa.

Me nake yi da yamma kafin na kwana? Kafin na kwana, abin da nake yi da yamma, farko dai zan ci abinci awa biyu kafin in kwanta. Sannan nakan ci abinci wanda ba me nauyi sosai ba. Sannan kuma nakan yi addu'o'i. Sannan nakan share ɗakina. Sannan nakan karkade gadona domin in duba ko babu wasu ƙwari ko kuma wani bada datti. Sannan idan na farko kuma zan farko da wuri domin in san cewa na tashi, na shirya aikin da ya kamata in yi gobe.

Ina kunna Bluetooth kullum? Eh, ina kunna Bluetooth kullum amma kuma ba kowane lokaci ba. Nakan kunna shi domin karɓa kiran waya. Nakan kunna shi domin sauraron sautuka waɗanda za su taimaka min su fito fili, kamar abun da ya shafi kiɗa, wa'azi ko kuma waɗansu labaran duniya ko waɗansu bayanai waɗanda za su taimaka mani domin in ji sautin ya fita yadda ya kamata ba kamar yadda yake asali a waya ba.

Ina cin citta a abinci? Eh, inacin citta a abinci sosai. Kasancewata mutum mai fama da rashin lafiya ta hawan jini. Citta kuma tana ɗauke da sinadarai waɗanda suke taimakawa ɗan adam domin yasamu sauƙin hawan jininshi. So inacin citta a shayi, incin citta a abinci, kuma inacin citta acikin tuwo. Ina cin citta a cikin shinkafa, ina cin citta a miya. So citta a gurina abune wanda yake da muhimmanci sosai. Kasancewar tana taimakawa lafiyar ɗan adam dakuma hawan jini wanda yake itace matsalata.

Ina nake son ziyarta? Ina son ziyartar wurare da yawa amma wurin da na fi son ziyara a rayuwata shine Dubai. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa kasancewa cibiya ce ta kasuwancin zamani wanda da turawa da Larabawa da mutanen Afirka suke sha'awar zuwa wurin. Ina son in ziyarci wurin domin al'adansu da kasuwancinsu da kuma addininsu. Kasancewar haɗaɗɗiyar daular Larabawa ƙasa ce wadda take tarban baƙi tana maraba da su sannan suna da tsarin gine-gine wanda yake da nishaɗantarwa da kuma abin alfahari. Ina buƙatar in ziyarci wannan ƙasa a wuri kusa ko kuma gobe. Haka kuma ina son in ziyarci ƙasar Japan. Kasancewar ƙasar Japan ƙasa ce mai al'ada kuma tana tafiyar da tsari na fasahar zamani da kuma kimiyya. Haka kuma ina son in ziyarci jahar Zamfara a nan Najeriya. Kasancewar jahar Zamfara jiha ce wadda take da arzikin noma da kuma arzikin tattalin arziƙi na zinari da azurfa da sauran ma'adanai a cikin ƙasa sannan suna da dabbobi masu yawa kamar abin da ya shafi awaki, tumaki, shanu, raƙuma da kuma jakuna.

Yaushe nake cin abinci da daddare? Ina cin abinci da dare kafin in kwanta awa biyu ko awa uku. Kuma ina son in ci abinci ba mai nauyi ba. Ina son in ci abinci mai sauƙi kamar awara, ƙosai, alale, koko ko kuma fura. Kasancewa ta mutum mai kiyayewa kan abun da ya shafi matsalar hawan jini da nake fama da ita, kuma ina sha'awar in ci abinci wanda yake da citta da tafarnuwa da kuma sukari ɗan kaɗan ba kuma da gishiri mai yawa ba wanda zai taimaka ma hawan jina, hawan jinina da kuma lafiyata. Gaba ɗaya cin abincin dare yana taimaka man idan ban ci abinci da yawa ba in farka da wuri domin in shirya akan zuwa aikin gobe ba tare da wata damuwa ba.

Ina da sa hannu a saƙwannin mu? Eh, ina da sa hannu a saƙwannin mu. Kasancewar ina aiki a hukumar kiraye haɗurra ta ƙasa, sa hannu a saƙwani wajibi ne. Idan aka samu saƙo ya shigo ta ofis, to dole a saka hannu a tabbatar da cewa an karɓa. Ko kuma idan aka samu saƙo ya fita, to shima wannan wajibi ne a saka hannu. Domin aiki ana buƙatar shi da tsari, da kuma sanin ya kamata da kuma bin doka da oda. Gabaɗaya saka hannu a saƙwani abu ne mai kyau, wanda ya dace idan aka yi shi akan tsari, kuma yanda hukuma ta ayyana.

Ina son ɗakina yayi haske? Eh ina son dakina yai haske. Kasancewar haske abu ne wanda zai taimaka maka wurin karatu ko kuma wurin gyara shimfiɗanka ko kuma gyara ɗakinka. Idan akwai wani ƙazanta zaka iya cire shi har kuma idan zaka sha ruwa ko zaka ci abinci haske yana da amfani. So ina son haske a ɗakina ya kasance ba haske mai yawa ba kuma ba haske ɗan kaɗan ba. Ya kasance dai madaidakin haske ne. Madaidaicin haske wanda zai taimaka min domin in ga abubuwan da ya kamata in yi a cikin ɗaki ba tare da damuwa ba ko kuma ba tare da wata matsala ba.

Eh, ina jurewa barkono mai yaji, amma kuma ba kowane lokaci ba. Kasancewar barkono abu ne wanda yake da mahimmanci a abinci ko kuma a abin sha. So ina son barkono mai yaji idan ya kasance a cikin dafaffiyar shinkafa ko kuma a miya wadda za a iya cin tuwo da ita ko kuma shinkafa ko kuma tuwon gari. So wannan yana taimaka mana, kuma ina sha'awar barkono mai yaji ina juye shi a cikin kunun zaki ko fura ko kuma kunun waken soya. Amma kuma ba kowane lokaci ba, domin idan ka ci barkono mai yaji lokaci-lokaci, to zai iya haifar maka da matsala, tun yadda ba za ka iya yin wani abu da bakinka a cikin lokaci ba.

Wane malami na fi so? Ina son malami wanda yake da takawa da tsoron Allah, wanda yake tsare aikin shi kamar yadda ya kamata. Malami wanda zai karantar da kai ka gane ba tare da ƙorafi ba. Malami wanda zai zo aiki da wuri. Malami wanda yake karantar da kai ka fahimta. Malami wanda baya da faɗa. Malami wanda yake da kwanciyar hankali. Gaba ɗaya malamin da na fi so shine malami mai ilimi, mai kwanciyar hankali, mai natsuwa, mai tsafta, mai bayani a gane karatu ba wanda yake da hayaniya ba.

Ina iya ɗinka tufafi? Eh, ina iya ɗinka tufafi amma ba kowane lokaci ba. Kasancewa ta, na iya ɗika tufafi amma ba ƙwararre nake ba amma ina ɗinka tufafi ma kaina, iyalina da kuma yarana da kuma sauran abokai. Dinka tufafi yanada mahimmanci domin zan zauna inyi tunani yanda masu ɗika tufafi suke da fasaha. Nima zan samu wannan fasahar, kuma zan taimaka ma kaina, zan rage wasu kuɗaɗe da nake kashewa domin biyan kuɗin ɗinki. To gaba ɗaya, ɗinka tufafi abune me kyau, amma idan anyi shi cikin natsuwa, cikin tsari da kuma yanda ya kamata.

Muna da wifi a gida? Eh, muna da wifi a gida, amma kuma ba ko da yaushe muke amfani da shi ba. Kasancewar wifi idan kana amfani da shi, so idan mutane suka zo kuma za su buƙaci ka basu. Kuma wannan yana cin kuɗi sosai saɓanin ainihin data ta kan wayar salula. So wifi a gida yana da amfani amma fa she an yi shi a kan tsari, ilimi, hikima da kuma sanin yadda ya kamata. So wifi abu ne mai kyau amma kuma a yi amfani da shi ta hanyar da dace. Kuma muna da shi a gida sai dai ba ko da yaushe muke amfani da shi ba.

Yaushe nake hutawa a wurin aiki? Ina hutawa a wurin aiki misalin karfe ɗaya na rana a kowace rana, amma kuma ba kodayaushe ba. Wani lokaci idan aiki ya zo ya yi yawa to gaskiya ba a buƙatar hutu. Duk da yake rashin hutu a aiki yana kawo dagwalgwalewar al'amura, so yana da kyau a ce mun huta domin mu samu wani ƙwarin gwiwa ko wani ci gaba tunda zamu zo muyi aiki ba tare da wata damuwa ba. Hutawa a wurin aiki abu ne mai kyau amma kada a sa kissa ko a sa munafurci a ciki. Yana da kyau a je a yi tsari ladabi da hikima da kuma sanin abin da ya kamata.

Ina cire takalma a gida? Eh, ina cire takalma a gida, kasancewa ta mai aiki na uniform. Ina aiki a hukumar rundunar kiyaye hadura ta ƙasa. So cire takalma a gida abu ne mai muhimmanci saboda tun da safe har yamma idan na sa uniform, ina sa takalmi. So idan na dawo nakan cire takalma na domin in samu hutu, in saka takalma marar nauyi idan na je wanka ko kuma idan zan ɗan zagaya in motsa jikina ko idan zan kwanta in huta. Kasancewar idan akayi aiki tun da safe har zuwa yamma, aiki ne na tsayi wanda ake koyar da mutane dabarun tuƙi da kuma kiyaye doka da oda akan hanya. Haka kuma idan aka yi hatsari, aikin mu ne mu tabbatar da cewa mun yi na tsaye tare da takalma, mun kawar da duk wani cunkoso da yake fama akan hanya. So cire takalma abu ne me kyau amma kuma ba ko da yaushe nake cire takalma ba sai idan an taso aiki. Kasancewar takalma na suna cikin abun da nake alfahari da shi a wurin aikina.

Yaushe nake cin abincin rana? Ina cin abincin rana misalin karfe ɗaya zuwa karfe uku na rana. Kuma ina cin abinci wanda ya shafi kayan marmari kamar abarba, ayaba, kankana, gwanda, lemu. Wani lokaci kuma nakan sha fura ko in sha yogurt ko kuma in sha wani abin sha wanda yake ba mai nauyi ba. Gaba ɗaya cin abincin rana lokacin ana yin shi akan tsari da ladabi da kuma hikima. Kasancewar aikina yana farawa tun daga karfe takwas har zuwa shida na yamma, so gaba ɗaya cin abincin rana ana shi a cikin tsari ba tare da wani ɓata lokaci ba.

A'a, bana tafiya da sauri, sai dai idan kasancewar hakan ta kama. Ina tafiya ne a cikin tsanaki da natsuwa ba tare da sauri ba. Amma wani lokaci ina tafiya da sauri idan akwai wani abun gag-gaggawa ya taso ko kuma abun da ake son a ci wa. Da wuri, shi wannnan ina tafiya da sauri. Amma in ba haka ba ni bana tafiya da sauri. Tafiya da sauri gaba ɗaya ana yin shi ne a kan tsari da hikima idan buƙatar hakan ta taso.

Eh, ina ajiye kwafin bayanan mu. Ajiye kwafin bayanai abu ne wanda yake da muhimmanci. Ina ajiye shi a fayil, ina ajiye shi a cikin cabinet a ofis, ina kwafe shi ta hanyar yanar gizo wato cloud storage kuma ina ajiye shi a ma'adana ta wayan salula. Ajiye kwafin bayani yana da amfani sosai. Kasancewar abu ne wanda idan ka buƙace shi za ka iya samun shi cikin lokaci ba tare da wata damuwa.

Ina sayan kaya a yanar gizo? Eh, ina sayan kaya a yanar gizo. Kasancewa ta mutum wanda yake da ilimi na kwamfuta, sannan sana'ar da nake yi na yanar gizo ne daga lokaci zuwa lokaci. Ina saye kuma ina sayarwa. Sayan kayan yanar gizo zai baka lokaci ka duba bayanan mutane akan kayan da suka yi aiki. Domin su gani cewa ko abun yana buƙatar saya ko kuma ba ka buƙatar ka saye shi, domin za su nuna abun da ya faru tun daga farko har zuwa ƙarshe. Sannan kuma ina amfani da bayanai na tauraruwa biyar ko tauraruwa biyu ko tauraruwa ɗaya na kaya. So sayan kayan gizo yana bani dama in zaɓi kayan da nake so kuma in zaɓi farashin da nake so duk cikin lokaci. Sannan yana taimaka mani in duba ayukan kwana nawa zai yi ya zo wurina ko kuma kwana nawa zai yi in karɓe shi. Duk wannan ina samun shi a sayayyan kaya na yanar gizo. Sayan kaya yanar gizo gaba ɗaya ana yinshi ne cikin hikima sannan ana cikin fasaha. Sannan kuma yana taimaka mana domin mu gano kayan da suke na jabu da kuma kayan da suke na kirki.

Wane yanayin ɗaki na fi so? Ina son yanayin ɗaki, ɗakin da yake da yalwa, yana da gado da kujeri da katifu masu kyau sannan yana da iska ba zafi ba kuma ba sanyi sosai ba. Sannan ɗaki wanda yake yana da abubuwan more rayuwa kamar wutan lantarki, talabijin, firjin da sauran abubuwan da ake buƙata a cikin ɗaki.